Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Na gode da wannan tambaya taku. A gaskiya, na fi so zama a kan kujera, a kan taburma. Dalili shine a kujera mutum yakan sakata ya wala, yakan jingina bayan shi, yakan miƙe yanda ya kamata. Amma a taburma duk babu wannan daman yin haka. Taburma a ƙasa yake. Dole za ka zauna, bayan ka dai maka nauyi dai maka tsami. Ba za ka ji ka kwanta da natsuwa ba. Ba za ka ji komai da komai ba. To wannan shi ya sa mutane da yawa sukan zaɓi tabur-- kujera a kan taburma. Har ni wanda nake magana yanzu ma, kujera ya fi a taburma. Ai ba zama ka haɗa ba. Ai kamar inda zamani yake canjawa, tabarma ai tsohon yayi ne da zamani yake canjawa ne aka samu ƙarin matsayi ko ƙarin ɗaukaka ko ƙarin fasaha sai aka rikitar daga taburman kuma ta koma kujera. Don haka a kowane fuska ba za a haɗa ba, ba za ma a kwatanta ba balantana. A duk da dai za'a iya samun mutanen da suka fi son taburman ta kowane ɓangare ko ta kowane hanya. Amma dai ba za a bar shi a hakan ba. Kujera ya fi daɗin zama. Kuma an fi son zama a kan shi a kan taburma. Wannan shi ne. Na gode.

Kana iya duba lambar QR. Nagode da kuka mun wannan tambaya. Haƙiƙanin gaskiya, na iya duba lambar QR. Lambar QR yakan fito a abubuwa da yawa da dama, so kowanne da irin ma'anansa. Abinda yashafi wayar android abinda ya shafi magunguna abinda ya shafi duk wani abunda na zamani ne hakan nan. Ana samun su koda QR code koda barcode. Duk kowanne da iliminsa da kuma abinda yake nuni, da kuma abinda yake taimakawa ga al'umma ko waɗanda sun san ilimin shi. QR code ba'a bar shi anan ba. Yakan sa aiki yayi sauri. Dun akwai abubuwan da yakayi bi, kaɗan na ɗaya bayan ɗaya. Amma idan zakayi amfani da QR, shaf shaf ba tare da ɓata lokaci ba. Zaka-- kayi scanning ɗinsa koka ɗauki hotonsa, an wuce anje matakin gaba. Wani lokaci, har a gobe akan samu QR code ko kuma akan yi scanning ya bada abinda ake nema. To dubashi kuma yakasance abu me muhimmanci in mutum bai iya ba, ya kamata ya nema ya iya. Tunda dubawar ma ilimine mataki mataki ne wanda ya iya amma yana matakin farko akwai wanda ya iya yana. Atkinson ƙarshe akwai wanda tsaka tsakiya ne da dai sauransu QR code ɗin dai QR to dubashin kuma ilimi ne to, dun haka ko da mutum bai iya ba, sai yasan inda dai ya samu hanyar da dai iya duba shi. Domin duniyan nan kullum ƙara canji take yi kuma kamance ka. Nan gaba za'a fito da wasu fasahohi, wannan dai ba mutane mamaki. Yanzu, ko misali a waya ma, ai da can idan zaka tura abu ko za kayi connecting hotspot ko kuma kamance ka, wannan lokacin password ake sawa a danna lambobin sirri, ya guda huɗu ko wasu wancananka. Amma kuma yanzu ansamu sauƙi domin automatic yake yi. Sanadiyar zuwa menene scanning abu. QR code ne dai za'ayi amfani dashi a ɗauka, ayi scanning. Kuma shi wannan QR code in yana ɗauke da kundin tarihi ko wasu masu ma'ana wanda aka dunƙule a guri guda. Zai iya dubawa, yakan sa mutum yayi ilimi kuma yasan abinda an ɓoyewa dubbanin mutane. Kuma za a iya amfani da wannan QR code in a ringa-- me da suna, a ringa sadarwa na zumunta da suran abinda ba'a duba ba'a gani ba. Wannan shine lissafi mai kaifi, mai ƙarfi akan QR number. To, in nadawo ta ɓangare na kuma zan iya ce ni ban ma iya duba QR code nayi ba. Na iya har nawuce matakin yawa har ma koyawa mutane yanda ake duba lambar QR in da keyi. To, mutanen da suka iya suma yawanci sun kasance malamai. Su ma suna koyawa na baya. Kuma har gobe da jibi muna ganin tasirin yadda ka kasance ba kai ba har ni mai magana. To amma abinda yafi muhimmanci shine digirin tsaye duk wahala mutum ya san yanda ya iya duba QR. In ba ka iya ba, wata rana abubunka na sirri k makamance haka, wani ya duba yazo ya faɗamaka ko ya faɗa a gidan ku. Sai kuma akan ya yaushe ku game da game da rashin iya duba lambar QR. Yanzu a duniyar da muke cikin nan duniya tazo da sauƙi. Ansamu abubuwa ingantattu masu sauƙi. Amma kash, abinda yake da wahala ko kuma ya dawo ruwan dare ko kuma yake kawo matsaloli shine mutane basu karɓa ko basu dace ko basu sani dangane da wannan hanyoyin fasahohin zamani komakamance haka ba. Waɗanda suka sani suka daɗe dashi su suke ƙara ba yadda ga mu in irin.